Taro taro. Muna yin taro kala kala a ko wane makonni. Akwai na duba da yanayin abubuwa yanda suke tafiya. Akwai na kula da halin yanda abubuwa suke. Akwai kuma na sauran kananan aikace-aikace wanda ake yi a yau da kullum.

Wato ƙwaro, ƙwari, kala kala ne ƙwari. Akwai wasu ƙwarin da dole ne sai an ji tsoron su, saboda suna da hatsari matuƙa. Akwai kuma wasu ƙwarin da ƴan tsaka-tsaki Akwai kuma wa'inda kwata-kwata ba a jin tsoron su. Ga mu maza kenan. Amma su mata da baki ɗaya ƙwarin suna jin tsoron su.

Eh to. Ba zan ƙi ba amma kallon faɗuwar rana baya cikin ajanda na na tsarin rayuwa na saboda mu maza ne ba mata ba. So yanayin aiki baya bamu dama mu samu hammu ce za mu dinga wani tunawa da wani kallon rana ko wani abu makamancin haka. So gaskiya ne bana son kallon faduwar rana.

Alhamdulillah, ina da wurare da yawa da nake son ziyarta. Kaman masallaci shine number one. Wurin ibada kenan musamman ma masallaci ranar Juma'a. In je sallar juma'a dan na fi son wannan ziyara a ko, a kan komai. Sannan ina son in tafi wurin aikina. Nan ma ina son ziyarta saboda nan nake samun kuɗi. Nake sauke wasu maƙaloli da hidindimun rayuwa na.

Sai na riƙe riga a aljuhu na. Dan gaskiya ni. Dole in riƙe riga a aljuhu na saboda babu riga in babu aljuhu. Kuma in aka ce babu aljihu a riga to babu aljihu a riga. Hakan bai yi ba kwata-kwata. Dole ne sai an sama ma riga aljuhu.

Alhamdulillah, ina yin ciniki a kasuwa sosai Alhamdulillahi. Kawai dai kasan yanayi na kasuwanci, dole wata rana za'a samu wata rana ba za'a samu ba. Amma Alhamdulillahi, ina yin ciniki a kasuwa sosai-sosai. Mun gode Allah muna ciniki sosai-sosai, muna ciniki.

Eh kama wa take yi, kama wa take yi na yin karatu kafin a kwana. Wata sa'in in kana da wani abu important da safe, dolene sa ka yi karatu a kana abun, so yeah. Dole za ka yi karatu kafin ka kwana. In kuma ya ba ka da wani abu sai da safe, in ka tashi sai ka yi. Duka dai all good. To, ba koda yaushe ake karatu kafin a kwana ba ba ɗalibai ba, sune suke karatu ko da yaushe.

Ina bayar da ra'ayina a wurin aiki akan wasu abubuwa da dama. Wasu abubuwan basa buƙata sai an tambaye ni ra'ayina. Ni ne ra'ayina na kai na. Zanga ya kamata na ba da ra'ayina a kai saboda a samu cigaba ko maslaha akan abu. Wata sa'in kuma sai an tambaye ni shine zanga ya ra'ayina akan abu saboda ba hurimi na ba ne. Dole sai an tambaye ni tukunna zan ba da amsa.

Eh to yanzu ka san karatun jarida yanzu ya bar takadda. Da ne se a aikanmu muna yara muje bakin titi ko muje layi, muje mu seyawa babanmu jarida. To yanzu duk an wuce wannan, yanzu waya shine jarida. Toh eh ina karanta labarai na shafukan yan jarida akan Twitter Instagram da sauransu haka. Eh ina karanta jarida.

Alhamdulillah, muna da dangantaka mai kyau da maƙwabtanmu gabaki ɗaya. Da sauran yan layi Alhamdulillah muna kyautatama juna, mun fahimci juna, muna girmama juna, muna taimakan juna in wani abun dan uwa in wanin abun daya daga cikin makwabta ya tashi.

Tabbas kullum sai na duba kalanda in ma ban duba kalanda ba kalanda na zai yi notifications dole sai na duba saboda ina kara akwai karatuttuka dana keyi a wasu lokuta so dole za a yi reminding ɗina a ce lokaci ya yi na je na yi karatu a wuri kaza ko na je na yi abu kaza. To dole lokaci ya yi ma alam ne wani sa'in yake bugawa in abun is very important to me.

Eh, lokacin ruwa in dai ba wai ina cikin wani wuri bane ko gida haka ko wurin wani abokina ko dai wani wuri dai da dai ruwa ba zai ta bani ba. Gaskiya gudu nake yi saboda ba na so ruwa ya ta bani. Ina yazo so da naga za a fara ruwa, alamar za a fara ruwa. Ban kai inda zan kai ba ko ban kai gida ba. Kona kusa kaiwa inda zan kai, to gudu nake fara yi saboda ba na son ruwa ya duke ni.

Eh ina sabuntawa dai akan yanayin yadda abun yake, ba ko da yaushe ba gaskiya amma dai ina bakin ƙoƙaari naga na jajirce nima, nayi shirye shirye na shirya kwamfuta na, na sabunta shi. Saboda sabon abu ma ya fi daɗin amfani, so dole ne ma wata sa'in sai an dole sai an sabunta shi ne ma ya kamata ne.

Wannan tambayan na ka ma ya bani dariya. Ni abubuwan da suke sa ni dariya suna da yawa. Wani abun ma bai kamata ya bani dariya ba amma zai bani dariya. Wani abun kuma da ya kamata ya bani dariya shi kuma ba zai bani dariya ba. Sai abun da bai kamata ya bani dariya ba shi ne yake bani dariya. So gaskiya abubuwa da yawa suna bani dariya.

Ƙungiya suna da yawa, su ƙungiya kala kala ne, wasu suna da daɗin sha'ani, suna da daɗin mu'amala, wasu ba su da shi kwata kwata. Su wanda muke yi mai aiki tare da shi shine dole yanda muka ga sun fito, suna son a tafi yadda abu. To a haka za mu bi su. In akwai wani canji sai ciki ana yi sai mu gaya masu in aka yi haka kaza kaza haka zai fi yi sai mu tafi yadda abu lafiya lau.

Gaskiya ne, na fi son kallon anime. Jap sa jatsu, Japanese anime, Chinese animes, American animes kawai Indian anime ne kawai da ni nafi jin dadin shi, nafi enjoying dinshi akan wasu movies sometimes saboda inde taɓa nan anime ne su One Piece hackers duka irin waɗannan abubuwa ni na fi son kalla su gaskiya da tsakani da Allah.

Wato ni tuafafina duk bayan kwana biyu nake wanke su every two two day's, ina wanke tufafi na saboda yana yin bayan kwana biyu koko bayan kwana uku haka dai haka dai baya wuce kwana uku gaskiya ake min wanki saboda tsafta yana daga cikin, yana daga cikin imani. So dole ne mu tsaftace muhallinmu, mu tsaftace kayanmu kuma da inda muke.

Wani sa unifom kuma sai kace wasu ma'aikata ko wasu wannan, a'a mu wurin aikin mu duk da irin kayan da muka ga dama dashi muke zuwa. Inma kaga dama kasa tirikwata, in kaga dama kasa, kasa manyan kaya, inka ga dama kasa jallabiya, in kaga dama kasa jesi, inka ga dama kasa sweatpant. Duk wani kalan kaya da kake da kaga dama shi kake sawa kazo mu bamu da wani unifom ko kayan da muke sawa.

Inda nake kare kaina daga sauro shine ina yin ƙoƙari in tsaftace ɗakina, in tsaftace bayi na kuma bana bari a rika buɗe mun ɗaki anyhow. Bana bari a buɗe mun ɗaki ko da yaushe ko abar min ƙofa a buɗe. Toh gaskiya inna sa maganin sauro wata sa'in nakan fi wata biyu ma sauro bai shigo daki na ba saboda ina shiga nake fita ko ina budewa nake kullewa. So gaskiya sauro ni baya shiga ba sauro a gidanmu. Muna yin ƙoƙari muyi coving duk wani, duk wani abunda zai kawo mana sauro. So gaskiya bamu da wani sauro sosai.

In abincin ya rage da yawa, ina ba almajirai wayanda suke zuwa suna bara a gidaje. Kin san mu nan ƙasan mu ta Najeriya, yara suna zuwa an turo su karatu ba abinci, so suna fita don su sami abinci. Suna zuwa suna ƙwanƙwasa gidaje gida by gida suna neman abin da za su ci so mostly su nake ba da kuma karnuka na.

Shi kyauta ya danganta da wa za ka ba, a wane lokaci ne, me za ka ba da, ya halinka yake, so dole sai ka tsaya ka yi nazari ka ga wa ya cancanta wa ya kamata. Amma in dai kyauta ne komai ni dan iya ba da wa, ba wani abu bane kyauta ce ai. Kyauta kyautatawa yana ƙara danƙwon soyayya.

A'a, ba na tauna goro. Dan yaro da ni in tauna goro? Akan wane dalili? Tsofaffi ne za ka gani suna tauna goro amma ni dan yaro shakaf da ni in tauna goro saboda me, akan me ake cin goro. Saboda me ake cin goro? Ni dama ban ma san me ya sa ake cin goro ba.

Ina ajiye takardar aikina a wurin da yafi kowanne muhimmanci a cikin ɗakina. Ina da wani, wani drawer, wani safe da zan ce da nake ajiye duk wani important takarda tawa. Anan nake ajiye shi duk wani abu muhimmi a rayuwana, na rayuwana daga makaranta zuwa aiki. Anan wurin nake ajiye shi so it's in a safe place.

Eh mana ina sa turare kullum, sai na sa turare kullun kullun saboda in ka fita ba turare yanayin halin rayuwa, wari zaka dunga yi. So an umarce mu da mu dinga sa turare in za mu fita a addinin mu ma, so dole ne sai man sa turare. Indai kana da hali ka siya turare ka saka.

Ina amfani da apps kala kala don tura sakonni. Ina-- inta kama ina amfani da WhatsApp, inta kama ina amfani da Face--, irin su Twitter, X kenan. Ko in maka ta Instagram, IG kenan. Ko in maka ta snapchat, ko telegram Mostly su nake using, sai email shi kenan.

Mu 'yan gidan mu gabaki ɗaya, za mu kai mu sha huɗu zuwa sha biyar, harda yayan mu gabaki ɗaya ke nan. Yaran baban mu mu kuma sha huɗu ne gabaki ɗaya, amma ba dukan mu ke gida ɗaya ba. So gida biyu ne. Technically wasu suna ɗayan gidan, mu kuma muna nan gida, amma mu 'yan nan gidan namu munfi yawa.

A 'a. Ehm ni yanzu ma sai inyi wata ban sa bel ba. Wallahi sai inyi wata ban sa bel ba. Native kaya na, kawai ni nake sawa. Ɓaruwa na da wani ƙananan kaya in sa bel ko in sa suit ko wani abu yanzu gaskiya na daɗe ban saba. Na kamfu wata ma ni yanzu da bansa wani bel ba.

Kayan marmari, irin su samosa kenan ake nufi, irin su meat pie, irin su Apple, duka ire-iren su da irin waɗannan abubuwa, irin su burger haka, su donut, kada ne? To duka-duka wa'innan kayan marmarin suna burge ni.

Na fi son fensir. Alƙalami ya muce lokacin alƙalami yanzu. Saboda shi rayuwar nan ana evolving, ana barin zamani, ana ci gaba da amfani da abin da zamani yanzu dai shi. Saboda yanzu da fensir ne gaskiya, ana amfani da alƙalami ba ma iya amfani da alƙalami bane.

Waya na ba lokacin da ba na cajin waya na. Ko da yaushe zan iya yin cajin waya na kawai ya danganta da abin da nake yi ne ko me nake yi da shi da har zai sani nayi caji. Amma gaskiya ko yaushe ni ina cajin waya na. Ba ni da wani takamaiman lokacin da zan tsaya wai in ce ga lokacin cajin waya na. A'a, ko da yaushe ina cajin waya na.

Ƙwarai ma kuwa na iya amfani da kwamfuta sosai ma kuwa in ni da nake da kwamfuta da ba zan iya amfani da kwamfuta ba. Ai dole ne ai, tun ina ɗan shekara ban wuce shekara biyar ba na iya amfani da kwamfuta. So tabbas na iya amfani da kwamfuta sosai, sosai, sosai ma kuwa sosai, sosai.

Ni an haife ni a watan Mayu, shidda ga watan Mayu na alib ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara 1998 kenan a wannan, a wannan yanki aka haife ni.

A'a, ni ba na zuwa wani gidan fim, sai dai in yi downloading ɗinta a kwamfutata ko a wayata. Yawwa, a nan nake kallo, ni ba ruwa na da wani gidan fim. Meye wani gidan fim? Ni ban san gidan fim ba. A wayata nake kallo na ko kwamfutata. Ba ruwana, ban damu da zuwa wani gidan fim ba, ban ma san inda gidan fim din yake ba wayata ko komfutata nake kallo.

Tabbas ina sanya tunatarwa don ayyuka. Wata sa'in ma alarm ma nake sawa saboda in lokaci yayi ya buga mun in na gani so nasan lokacin da ya kamata na yi wani muhimmin aiki ya yi. So zan tashi in je na yi abin da zanyi ko ma menene. Tabbas ina sanya tunatarwa don yin ayyuka.

A a a a. Ai baka kai namiji bama in baza ka iya jure ma barkono me ya ji ba. Ai ya ma fi jinda, ya fi daɗin cin ɗan wake ma barkono me ya ji ba. Wallah kana ci kana tsihhh tsihhh. Wallahi tallahi ya fi daɗi, ɓaruwan ka ka cika waɗi, ƙafsan abun ka kuma.

Gaskiyana fison kayan zaki. Kayan zaƙi yafi daɗi. Ba ruwana duba ba wani cika mu'amala da kayan gishirin nan ba. Saboda yanayi na gishiri. Ma ni na fison kayan zaƙi kawai. Inde kayan zaƙi ne kawai akawo shi wurina kawai an gama. Inde kayan zaki ne.

Wurin aikin mu babban ne saboda wurin sayar da motoci ne, mu muna sayar da motoci ne kuma muna da motoci sun fi guda hamsin a cikin wurin aikin mu. Za su iya kaiwa sittin da biyar zuwa saba'in motocin da muke da shi. Hakama ba'a gama kawowa ba, so wurin aikin mu babban ne.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka riƙe gaskiya da gaskiya. Ko me za ka yi kai tsakaninka da Allah, kar ka cuta wani, kar ka bari a cuta wani da kai. Ka rike gaskiya, ka rike amana, karka ci amanan kowa, karka ci mutuncin kowa, ka rike gaskiya da gaskiya, to zaka ga gaskiya kuma a rayuwarka.

Anguwan mu ghetto ce, so za ka tarar da mutane kala kala iri iri a ghetto saboda in aka ce maka ghetto, ghetto shine wurin da mafiya yawa, talakawa su ne suka fi yawa a wurin nan. So talakawa ne su suka fi yawa a wurin nan. Nan ne ghetto, to gaskiya nan ne unguwan mu a nan yake.

Ina zuwa wurare da yawa in ci abinci. Depending on kudin da na ke da shi a locakin ina zuwa irin su KFC haka, irin su Ostrich, irin suu Dominos, duka ina zuwa ama fa in ban da kudi fa, toh wurin mai indomie za ka gan ni na tafi. In je a dan paraka men dan indimie ta, guda daya ko biyu in tashi in tafi.